Eh ina iya hawan keke haba. Hawan keke ai ba wani abu mai wuya ba ne. Ai keke tun da nayi, da nike ƙarami gaskiya ina hawan keke kuma na koyi keke sunfi shekaru ashirin yanzu. Gaskiya ina iya hawan keke. Keke, hawan keke yana da daɗi ai. Mutum ya hau keke sai ga ya ji daɗi balle inmutum yana so yaɗan yi tafiya, yaɗan yi strolling cikin anguwa sai ka gan ya hau keke. Ya hau keke yaɗan yi tafiya, yaɗan tuƙa keken yana iya yaɗan fita ko yaɗan ya je sayan abu ko ya je gaida wani ko yaɗan fita maye, yaɗan sha iska a kunga ne ko wasu lokaci yana so yaɗan, yaɗan, yaɗan yi exercise kaɗan. Yallaa ina iya tuƙa keke mana ai ina hawan keke ba matsala ba ne.

Eh akwai kafofin sada zumunta dai kamar su Facebook su, ah su TikTok, su Instagram waɗanda kana iya haɗu da mutane, ya'ani kuna dai, kana dai jin labarai kaɗan kaɗan. Akwai su ah, akwai su gidajen yanar gizo, kuma gidajen nan kamar su, kamar su blogs ɗinnan masu ba da labari masu amfani ko wasu website ɗinnan kaɗan kaɗan. Akwai su WhatsApp, akwai su ah Telegram da ake dan tura saƙo wa, ga mutane da ka sani. To kafofin watsa labarai da na sani kenan da nake amfani dasu.

To gaskiya, gaskiya, gaskiya. Saboda irin wajen da ni ke ina gaskiya ina a Najeriya ne kuma a Najeriya ina ta North ne. Najeriya North kuma ka san garin su Hausawa wannan ba dai zafi gari su ba. Kuma ka zo lokacin hamata sai ka ga wajen ya bushe baki ya bushe. Dole ne ka ga mutum yayi ta shan ruwa. Gaskiya ina shan ruwa sosai. Kuma ka ga irin su pure water in nan ina shan sachet a cikin rana kaman guda goma. Gaskiya ina shan ruwa sosai, sosai sosai. Dan yanayi ne sun zama inda mutum dole zama dehydrated kuma dehydration bai da kyau. Shi yasa na ce ina shan ruwa sosai, ina shan ruwa sosai. Ko kuma ko da ban sha ruwa direct ba ka ga ina shan abubuwan, shan abubuwan da suna da ruwa a cikinsu kamar sosai ina son ruwa. Dole mutum ya yi son ruwa ko da ba ma dan zafi ba ko akwai wani weather da bai da kyau. Gaskiya ina, ina shan ruwa.

Gaskiya ya danganta da irin zafin da nake ji, kuma shi ya sa mutum ya kamata mutum ya bincike ya san irin zafin da yake damunsa. Kaman ni yanzu, in zafi guda biyu ke iya damun mutum. Akwai zafin jiki kuma akwai zafin zuciya. Zafin jiki kaman gajiya ko ciwo ko ka, ko ba ka da lafiya, ko rashin lafiya in nan. To in ka ga irin zafin nan, in kaman gajiya ne, jikinka na ma zafi, dole ne ka gan kaɗan huta, ka sami abinci ka ci, ka kwanta kuma in irin gajiyan nan ne, da yayi yawa da kasan, hutawa ba zai ba ka kwanciyar rai ba da sauri, sai abin da za ka yi sai ka ɗan sha magani da ya dace, kaman su Paracetamol, su Ibuprofen, su painkillers dai wanda dai za su, za su sa jikin ya dan yi dama dama. In kuma ciwo ne ka ji ciwo, dole ne ka je ka sha magani, kaman su antibiotics da zai hana infection ya zo, ah, a kan ciwo din kuma, dole kuma ka sha su painkillers kaman su Paracetamol, su Ibuprofen, su Diclofenac, da za su sa mutum ya dan ji sauki da irin zafin nan. Ko kuma, eh, eh to su zafin dai zafin jiki kenan. Kuma akwai dai zafin zuciya, kaman damuwa ko bakin ciki ko haushi abin da zai, zai zafe mutum na zuciya. Inda ake jurewa irin zafin nan shine, za a yi magana da mutane. Kana iya ka yi magana da mutum, ka ce to ga abin da abin da abun da ke damuna. In kuma abu ne da za mu iya mu duba mu gan, mu ga eh mu yi solving abun din gwamma a yi solving nashi mutum ya samu kwanciyar rai. Wasu lokaci wasu suna addu'o'i, addu'a gaskiya yana taimakawa wasu lokaci, in ba ka, in ba ni da lafiya, in, in zuciya na, na damu na wasu lokaci ina addu'a, ina, ina magana da mutane. Kuma zan ji sauki. In ji gaskiya zafin ya ragu.

Ai, musabaha da mutane abu ne da kamar hanyar, wani hanyar gaisuwa ne. Kuma muna iya ce da shi shan hannu. Muna shan hannu da juna. Dole ne wasu lokacin za ka yi gaisuwa kama, kamar da abokanan ka ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko wanda suka ba ka aiki ko su oganin ka aiki wanda ko kuma wasu ma'ai, ma'aikin ka. In, in dai kana da zumunci da mutum wasu lokaci yana irin, irin zumuncin nan yana sa kaɗan musataha da mutane ko kaɗan shan hannu da mutane. In ka sha hannu da mutane yana nuna zumunci, yana nuna yadda rai, yana nuna eh kun yadda da juna. Kaman ka gan, kaman samari ga namiji da abokin sa suka haɗu, abun da suka fara yi shine za su sha hannu. Eh ko ka gan, ka gan mutane suna shan hannu za ka gane eh mutanen nan sun yi kusa. Kuma irin shan hannun ma sun akwai banbanci a cikin su. Akwai shan hannun abokanai, akwai shan hannu na aiki kamar na business haka. Akwai shan hannu ko na eh addinin mutum. Akwai, akwai wasu addinai da suke sa mutum ya sha hannu. To ni ina, ina musafaha, ina shan hannu da mutane gaskiya sosai. In dai na san ka kuma in dai muna da abun da ya haɗa mu dole a yi shan hannu da kai. Mi, mi, mu sha hannun kauna.

Eh, ina jurewa barkono me yaji amma gaskiya shine ni mutum ne da ina son yaji da barkono me yaji so. Ba, ba ni da bukatan jurewa barkono saboda ina ma sonsa. Da kana ƙara min barkono a abinci ina iya cin sa sosai. Gaskiya ina cin barkono, barkono me ɗadi ma, me, me, me, me, me gishiri, me magi kasa, me gishiri da magi ka, ka bani a abinci na ci da shi, ko na danci ɗoya, ko na danci wara ko kosai ai haba. Ai shi kenan abinci ta, ta, ta haɗu kenan. Kun gane? Eh, abun, abun da yake nan. Gaskiya ina son yaji, ina son barkono. Wasu lokaci har ɗanye ma, ɗanyen barkono ke, nake ci saboda son daɗin abun.

Ina son kallon wata da dare gaskiya. Ina son kallon wata da dare. Idan ka ga wata gaskiya tana da kyau kuma balle in watan ta hita cikakke sai ka ga wurin wajen ya yi haske kuma ka gan dare ne, dare lokaci mai duhu ne. So in ka gan wata sai ka ga abin ya sa haka ka ji daɗi, ka ji daɗi kwarai da gaskiya. Gaskiya ina son kallon wata da dare kuma yana da kyau. Gaskiya yana da kyau. Ba su haba, haba dai. Waye, waye, bai son kallon wata da dare? Balle masu soyayya. Kuma lokacin da nake soyayya gaskiya ina kallon wata da-- ina son kallon wata da dare.

Abin shi ne me nake yi don ƙara aiki. To, akwai abubuwa da yawa da nake yi don ƙara aiki kuma shi ne abu, abu kaman ka ga in kana so ka, ka ƙarar da aiki, kana, kuna jina. In kana so ka ƙarar da aiki gaskiya, abin da za ka yi shi ne za ka yi tsara. In ka, in ka, in ka yi tsara gaskiya zai sa aikinka ya, ya, ya samu cigaba. Batun da be da tsara gaskiya da wuya, da wuya, da wuya ce ana iya gamar da aikinsa. Kuma ni gaskiya ina so in ƙara aikina.

Eh, muna da Wi-Fi a gida ai, ai to ai dole ne. Kuma kasan Wi-Fi ya danganta akwai su Wi-Fi kala kala. Ko wani karen kai na, ina iya buɗe hotspot mutane su ji, su samu Wi-Fi su, data su. Eh wasu lokaci wani mutum na da data shi kaɗai sai kunne wa sauran mutane. Ko wasu lokaci kuma muna amfani da su Mi-Fi mu siya su karamin routers in nan mu sa data a ciki ko na MTN ko na Airtel. Kowa na amfani da data, ko wana online yana aikin da yake so yayi, kuma yana dai abubuwa dai da ake yi online.

Eh waya ta tana daidaita haske da kanta. In ka je setting, in ka je ka duba inda ake setting, ka set shi nata auto adjust. In haske ta yi yawa, sai ta daidaita in kuma wajen na da duhu sai ya ƙara haske. Waya ta gaskiya tana iya daidaita haske da kanta, in dai har ka yi setting nashi amma in ba ka yi setting nashi dole ne ba zai yi ba don wayoyi irin wayoyin nan abun da ka ce su yi ne shi kuma za su yi. Kuma in sai dai in wayan dai bai yi iyawa kuma nawa yana iyawa kuma in na setashi na setashi sai gan ya yi mun abun da nake so ya yi amma kuma in ban setashi.

Tambayar shine me kake siya daga kasuwa? To, abubuwa da yawa nake siya daga kasuwa. Ya danganta da abin da ya kai ni kasuwa. In naje kasuwa wasu lokaci ina siya abinci. Kuma abincin da nake siya wasu lokaci dai na wata ne. In na siya na wata zai ishe ni. Wasu lokaci kuma naje in siya kaya, in siya kayan da kuma zan yi amfani da su in je aiki wanda kuma ina yinsa a gida. Wasu lokaci in je in siya safa ko in siya takalma. Kun gane? Kayan dai sun danganta ga su nan da yawa dai da yawa. Kuma wasu lokaci ga suna abin aiki ne zan je in siya a kasuwa. Ko su biro, su fensil kun gane? Ko su takardu ko abubuwa da yawa ga waya ma ko ga abubuwan amfani da shi a. Kunta abubuwa da yawa nake siya a kasuwa.

Wane irin kiɗa nake son ji? To akwai su da yawa da yawa, ai kiɗa kiɗa kiɗoɗi kiɗaɗen da yawa da yawa kuma bi da lokacin da da da nake ciki ne ko irin yanayin da nake ciki ina jin daɗi. Ina so ina jin su su Afrobeat ina Afrobeat inda suna sa mutum yaɗa yin rawa. Waƙa san mutum yana jin daɗi dole yasa su Afrobeat. In kuma ina so in dan dan huta ne in dan kwanta wasu lokaci ina iya in sa su Blues da su akwai su Blues Blues da ya sha Blues dai suna nan da yawa kuma kuma balle lokacin da kai kaman kace kaman lokacin da ina ina ina jin heartbreak heartbreak ina ai dole ne in ji waƙan su Adele waƙan su eh waye kuma da waye dai wanda dai suna iya sa mutum ne idan suna yi tunani idan tunanin rayuwansa. Wasu lokacin kuma banda kuɗi in ji waƙoƙin country ina su ta bani dariya in ji daɗi kawai.

Gaskiya, gaskiyan shine bana iya yin iyo gaskiya. Kai, bala'in tsoron ruwa nake. Kuma in, in na ga ruwa sai in ga gaba na ya faɗi so ban, ban iya yin iyo, amma kuma ina so dai in koya. Killa dai kuma in zan koya, gaskiya zan fara daga wajen da bai da zurfi sosai. Idan in samu wajen da ina dai iya koya ban, ban, ban, ban, ban tsoron wai ruwa ya shanye ni ko kuma in mutu a cikin ruwa. A'a, amma gaskiya ban iya, ban iya iyo ba yanzu, amma ban gaskiya, gaskiyan kenan. Gaskiyan kenan.

Tambayar nan, ya zo ya sani dariya gaskiya. Ai dole ne ba inda ma mutum zai yi bai motsa jiki. Ma gaskiya ina motsa jiki amma ba kullum ba. Wasu lokaci ban so motsa jiki. Amma akwai lokacin da nake motsawa akwai lokacin da gaskiya ban motsawa. Gaskiya kenan.

To akwai su shaguna da yawa gaskiya amma dai bari in yi tunani. Shagon da na yi, da na gan na fi zuwa shine shagon da ake sayar da abinci. In ka duba abinci abu ne da mutum yake nema kowacce rana, kowace rana. So dole ne mutum yata zuwa shago, ya ta siyan abubuwan abinci. Kuma akwai abubuwan amfani da shi na kowane rana kamar su sabulu in nan ko su, eh sabulun wanka ko ruwa ko abubuwa dai da ake amfani da shi cikin kowane rana. Shagon da na fi zuwa ke nan kuma zuwa ke nan. Amma akwai shaguna kuma kamar wurin da nake zuwa aski ko so biyu a wata wancan nake zuwa. Kuma inaga ni banda wannan ban zo wani shago sosai. Kuma eh shagunan sayan kaya waɗannan dai kaɗan biya saboda kasan da kuɗi ake sayan kaya kuma ba kullum mutum ke da kuɗi ba kuma ba kullum mutum ke buƙatar sayan kaya ba. Amma ka gan shagon abinci da su abu ƙanana abubuwan nan kamar su ruwa ko abubuwan nan ne dai irin shagunan su nake zuwa gaskiya.

Tunda dai kana magana da namiji ne sai ka ce. Wanna lau ne idanun ka suke. Ka gane? Tunda namiji ne ka ce idanunka ba idanunku ba. In ka ce idanunku kana, kana magana da mutane da yawa ne. Idanunka. To idanuna gaskiya ni ma ban sani ba, gaskiya ban, ban duba ba. A gaskiya, gaskiya, gaskiyan kenan.

To, abin da dai nake tunawa daga yaro shine, to kasan lokacin da muke yara muna wasu ɗan wasu wasa wasa ɗinnan akwai wasa wasa kala kala da muke da shi. Amma gaskiya na manta da sunayensu amma dai gaskiya mun yi wasan yara sos-- suna da abokanai na lokacin da muka yi wasa da su kuma lokacin da muka ɗan yi faɗa da su kuma lokacin da muka ci abinci da su, lokacin da muka yi abin da aka ce kaɗa mu yi irin abubuwan nan. Ga gizo yara da tafga wasu lokaci dai toh abinne sai a hankali.

Eh, haba mutum na daɓar gida sosai ma kamar kare. Haba kare dole ai mutum ya samu kare don kare gaskiya yana sa mutum yayi, yayi samun zaman lafiya kuma kakan kamar kana tsoron su ɓarayyi. Nan dole ne ka ajiye kare a gidanka saboda kare ya ɗan kore su kuma kagan akwai dabbobi kamar su agwagwa, su zabi waɗannan su iya surutu. Kuma in sun ji mutum yana motsi sai ka ga su ihu ga akoyi ga shanayen wannan tau gaskiya ban da su a gidana amma zan so in sami su a gidana saboda waɗannan dai gaskiya suna da amfani a abinci kuma suna da amfani, amfanin sana'a. Mutum ya ɗan sai da su ya samu kuɗi da zai yi amfani da shi ya ɗani wasu abubuwa. Kuma in mutum bai so sai da su yana iya yanka ya ci.

Eh to ina sanya safa kullum gaskiya, ina sanya safa kullum. To ai dole mutum ya sanya safa, eh tsarin aikin da nake yi yana bukatan in sanya safa gaskiya abun kenan. Amma ba kullum nake so sanya safa ba. In kuma akwai, in kuma mun shiga lokaci kamar su harmattan da wajajen su ƙarshen shekara dinnan da wajen ko ina yayi sanyi ya bushe ganda ƙafan mutum yayi, yayi, yayi, yayi, yayi fari ai dole ne kaga mutum ya sanya safa.

Eh ina iya, ina iya jefin dutse nesa gaskiya. Don gaskiya ina da dogayen hannun, so in na kama dutse in jefa shi nesa. Kuma inda ina son danyi abun nan, dan lokacin da muke ƙanana gaskiya muna irin wasa wasan nan da za mu ce to mu ga wanda ya fi nisan jefi. To ni gaskiya kuma ina da nisan jefi, amma akwai waɗanda suka fi ni, suka fi ni. Kuma na to dai na son dai yanzu ina iya jefin dutse nesa. Ko da shike yanar da mutum yake yanzu babu amfani sai dai mutum yana so ya rantsi kai. Ko mangoro ne, kaza ne mutum ya ɗan sha ko guava ne, eh abin da yake sa mutum yake jefi ne jefi a lokacin a yanayi. Dama to inba dai haka ba, mutum kawai ya kama jefin dutse ai yana iya fasa ma wani kai kuma bai da kyau.

Ra'ayi ni da makwabta na gaskiya muna muna da dangantaka sosai. Eh, muna dangantaka sosai gaskiya. Muna gane da juna, muna zaman lafiya gaskiya. Muna dangantaka sosai. Gaskiyan, gaskiyan kenan. Eh, gaskiya ne muna dangantaka sosai.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba kullum ba. Ruwa mai sanyi yana da kyau amma gaskiya bai da kyau sosai. In kana waje ne mai zafi kaman su Sokoto, su Maiduguri, eh, irin wajajen nan gaskiya dole ne kaɗan sha ruwa mai sanyi. Kuma ni dai na yi zama a wajajen nan, so wasu lokaci ina sha amma duk lokaci na nan da waje mai sanyi ban shan, ban shan ruwa mai sanyi sosai irin haka. Nan da yana iya kama mutum mura kuma yana iya kama mutum zazzabi, ya kama mutum ciwo. Sanyi dai jikinka dai bai son sanyi. Wai ya fi son zafi dai. Eh, in dai ruwan sha ne ko kuma ka sha ruwan da yayi daidai, daidai ko kuma ya ɗan yi zafi amma jikinka dai bai sauka sha ruwan sanyi. Dan yana iya kama mutum mura kuma yana iya kama mutum zazzabi, ya kawo mutum ciwo. Amma ni dai ina sha wasu lokaci amma ba sosai ba.

Tooo, mutum ya zama, ya girma daga yaro an bashi madarar nono to wane irin madarane kuma bai sha? Gaskiya ina shan madara sosai sosai. Na samuma buhu ɗaya yanzu ina iya gamashi da wata. Inasha, inasha gaskiya kuma yana da kyau, yanada kyau sosai. Ka amfani dashi kasha garri, kayi amfani dashi kasha shayi, ka nama iya amfani dashi kayi baking su, cake su, burodi innan abubuwa dai dayawa. Madara nada amfani gaskiya. Wasuma suna wanka dashi amma dai baniba nidai ina shane. Abunda de zai sani insha ko inci gaskiya shine keso. Kuma ina shan madara, ina shan madarar yogurt, ina shan madarar shayi, garin madara, madarar ruwa, eh irinsu peak milk gaskiya inasha.

Oh gaskiya abun da dai na sani ke jin tsoro kuma kowa yana jin tsoro shine mutum ya rasa masoyinsa kuma wanda ko kuma wanda yayi kusa da shi. Kaman su iyayenka, su iyalinka, su abokananka. Kan ka rasa mutum gaskiya abun yana da zafi sosai. Wasu lokaci mutum ma yazo na yi ta tunani abokananka da ka rasa, wanda ka saba ka yi girma da su, ka tashi yanzu ka duba kaga babu su babu su a nan kuma ai irin abun nan gaskiya bai dace ba. Bai da kyau, yana sa mutum damuwa kuma yana sa mutum tsoro. Amma dai kuma wasu lokaci tsoron rashin kuɗi, ka gan mutum bai da kuɗi ai kai dole kuwa a yaji tsoro. Gashi dai yanzu Israel da abun nan suna fada ai to akwai tsoron rasa rai, akwai tsoron rikici gaskiya akwai abubuwan da nakejin tsoro sosai amma to dai yayi hakan nan dai.

Ooh, gaskiya ina share gida kamar sau biyu. Na tashi da safe, a wannan dole ne na tashi na don share gida, na gyara ko'ina, gyara gida in fita abu na. Wasu lokaci dai sau ɗaya ne gaskiya nake gyara gida, nake share gida ɗan. Da mutum ya dan fita yaje aiki to me ba kowa a gida to wa ye zai sa ya sama datti irin ƙananu. Dole ne na yi shara da safe kuma da daddare saboda mutane suna tahiya. Akwai mutane da yawa a ƙasa ko'ina ga kura. Ai dole kaɗan yi shara, kaɗan share wajen wajen yayi haske.

Ooo, ga su shayi, abincin da nake ci da safiya gaskiya na shan-- wanda dai na fi ci shine shayi da biredi. Wasu lokaci hana da kwai, wasu lokaci hana da su blue band, su butter. Gaskiya na hade-hade, wasu lokaci kuma in sha koko da akara, wasu lokaci kuma in-in-in ci abin-- kila abincin da ya rage da dare sai in danduma shi, in ci in tahi aiki. Amma shayi dai da biredi shine dai na fi ci da safiya.

A'a ina kunna kandil a gida gaskiya. Indai babu wutar NEPA kuma banda wutan lantarki da ake san batiri, ai dole ne mutum ya siya kandil. Kandil yana da arha kuma yana haska gida. Amma dole mutum ne inda dai wuta ne asalin wuta yana iya kama gida, so dole mutum ya ajiye shi a inda dai bai iya kawo matsala. Amadai ina kunna kandil a gida.

Eh ina son zama kusa da taga. Amma abun da ya sa nake zaman kusa da taga saboda yawanci saboda iska ne. Waj- in wajen yayi zafi sai ka zama kusa da taga kaɗan ji iska. Eh wasu lokaci kuma saboda rana in kana so kaɗan yin hoto ɗinnan sai ko babu wuta ɗinnan sai kaɗan sa fifa in wuta yaɗan haska daga tagan sai ka yi hotonka. Wasu lokaci saboda hoto ma, ɗokan hoton fuska. Wasu lokaci in babu wuta ko in zan yi sunkist, ai dole in in in sai kusa da window saboda in ɗauki hoton da kyau.

Eh ina kallon taurari da dare gaskiya ina kallon taurari da dare. Amsa na shine eh.

To, kayan aikin da nake amfani da su bi da aikin da zan yi ne. In dai zan yi aikin gida ne, ga su cintiya, ga su mop, ga su paka, ga su nawa ɗin abun da cintiyan cire cobwebs, eh ga sabulu, ga soso na wanke wanke, eh ga me da me kuma. In kuma zan yi aikin mota na ne to ga su spana, ga su plyer, ga su wrench, ga su jack na mota. Kuma in zan yi na noma ne ga aikin noma sai ga wannan, ga fartanya, ga takobi, abubuwa dai da yawa.